Eh gaskiya kayan itatuwa wani abu ne wanda yake da muhimmi a rayuwata. Domin, ah, kayan itatuwa musamman ta ɓan garan lafiya ma yana ƙara wa mutum lafiya. Saboda haka tabbas ina shan, ah, ruwan kayan itatuwa.

Amfani da intanet yanzu wani abu ne a karninmu na yanzun nan yake da muhimmi sosai. Ni a nawa karan kai na zan iya cewa ba zan iya yin awa daya ba tare da na yi amfani da intanet ba. Saboda haka bayi da adadi na amfani da intanet nawa a rayuwa ta.

Rike riga a juhu ya zamanto kamar wani ado ne wanda samarin arewacin Najeriya yanzu suka ɗauka, domin idan mutum ya rike aljuhu yana tafiya, za'a ga kamar ado ne. Yana tafiya yana bosewa, yana jin daɗinsa. Tabbas ni ma ina rike a juhu.

Mafi yawanci idan ka tambaye ni bayar da ra'ayi a wajen aiki, ni bana yin ba da ra'ayi a wajen aiki saboda shi ba da ra'ayi a wajen aiki kamar wani abu ne wanda zai iya janyo maka maganganu a tsakan kanin mutane. Saboda haka ni bana ba da ra'ayi a wajen aiki.

Ina jagorantar mutane ne ta hanyar amfani da wato wani, wani, uh, dokoki wanda kamfani ta tsara wanda a turanci ake ce masa guideline. Ta wannan hanya ne kaɗai zan iya cimma burina, sananne fiyan-- ta fiyantar da ma'aikata ta hanyar da ya dace.

Ta yadda nake ajiye kuɗi, ina ajiye kuɗina ne a asusun banki na. Sannan kuma ya danganta da irin yanayin yadda zan yi amfani da shi. Saboda yanzu akwai fitintinu da yawa, ita da ɓarayi za su iya shigowa gida su zo su kwace maka kuɗi. To mafi yawanci ni ina ajiye kuɗina ne a asusun banki. Sai in ina da bukata irin na abubuwa ƙanana waɗanda na bukatun yau da kullum, sai in je in cire misali kaman naira dubu ashirin in ajiye a gida. Ina amfanin da su da kaɗan kaɗan idan ya ƙare sai in je in ƙara ɗauko wani.

Amfani da waya yanzu wani abu ne wanda ya zamanto dole, domin duk wani rayuwanmu na yau da kullum ya koma a waya yanzu. Saboda harkan, ah, fasaha da yake yanzu. To ba a yi, ba adadi nake amfani da wayata a kullum. Don a koyaushe ina tare da wayana a hannuna kuma mintina mintina nake buɗe intanet naga labarai kuma duk wani abubuwa da yake tafiya a ƙasarmu Najeriya da kuma faɗin duniya.

Hanyar da nake sasanta rikici a wajen aiki shine ina samun waɗanda suke samu saɓani a tsakaninsu, na baiwa wannan hakuri ince masa yayi hakuri rayuwan yau da kullum ya wuce wasa. Ayi haƙuri mu zanna da junanmu lafiya. Wannan shine hanyar da nake bi in sasanta rikici a tsakankanin juna.

Eh, a pikicin tufafi yanzu wani abu ne ya zama wanda kusan kowane ɗan adam yana yin sa in ba duka a in ba duka ba. Saboda haka ni ma zan ce eh tabbas ina pikicin tufafi.

Eh ina ajiye hotunan waya na ne a Google Photos. Domin ajiye hotunan ka a Google Photos ba za ka iya rasa wasu hotunan ka ba. Duk hotunan ka da ya kai shekara goma zuwa ashirin ma idan ka je ka duba Google Photos naka wanda yake haɗe da email naka za ka same shi a wajen. Saboda haka na yi na fi amfani da a Google Photos wajen adana hotuna na.

A gaskiya yawan danginmu ba shi da adadi, saboda mu danginmu yana da girma sosai. Domin, a kakarmu wanda ya haifi mahaifina, ya haifi mata ne zallah. Mafi yawanci mata ya haifa, ba yi da namiji ko guda ɗaya. Idan kuna da mace a zuriyarku, za a ga cewa zuriyarku za ta yi girma domin mata suna haifuwa kuma suna haifuwa da wuri ba kamar maza ba. Ta yinda wani namiji ma zai iya kai shekara arba'in bai yi aure ba. Amma mace ba za ta iya kai shekara arba'in ba ta yi aure ba.

Ciniki a kasuwa wannan wani abu ne wanda ma'aikatan, ah masu kasuwanci suke yi. A asali ni ba kasuwanci nake yi ba, ni ina yin aiki ne, ma'aikaci ne ni. So ba zan iya ce ina yin ciniki a kasuwa ko bana yi ba domin ba kasuwanci ba sana'ata bane.

A shekarun baya, kamar misali wajen shekara kimanin shekara ashirin baya, lokacin muna yara akwai tsabar kuɗi. Amma yanzu zamani ta canza, a kuɗin mu na Najeriya babu kuɗi tsaba haka. Inma akwai ma mutane basa amfani da shi. To a takaice dai zan ce bana tara tsabar kuɗi.

A jadawalin aikinmu ya danganta ne daga yanayin yadda al'amura suke tafiya. Kasan kowa da irin yanayin yadda Allah ya yi sa da kuma irin yadda yake tafiyantar da lamurinsa. To ni a nawa ra'ayi, yanayin jadawalin aiki na ya bambanta da na kowa.

Eh tabbas ni dangantakana da, ah, shugaban aikina yana tafiya cikin lumana da kuma cikin sanyi da kuma walwala da raha a tsakan kanin mu. Idan lamarin aiki ya tashi za mu yi aiki tare, idan lamarin hutu ya yi za mu yi wasa da dariya. Ba ni da matsala da ni da shugaban wajen aikina. Koyaushe muna tafiya a cikin ruwan sanyi da cikin sulhu da cikin raha a tsakan kanin mu.

Ta yadda nake dafa ƙwai shine ta hanyar da zan ɗan zuba ruwa a cikin wani kofi na karfe haka, sai in saka ƙwai na a ciki sai in dafa shi. A asali ma ni na fi yawan son ƙwai daffafe akan ƙwai soyayye domin a lafiyance ma ƙwai daffafe an ce ya fi lafiya.

Kamar dai yadda annabin mu, annabin sira, manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya koya mana, shine yin amfani da hannun dama. A koda yaushe, ni koda abinci zan ci, koda wani abu nake yi, ko kuma dai duk wani abun da nake yi, in ba dai na je banɗaki zan wanke ɗuwawuna ba, to ina amfani da hannun dama ne.

Abin da yake ba ni ƙwarin gwiwa a wajen aiki shine kaman, ah, riƙon amana da kuma biyan, ah, allowances da wajen aikina ya kamata su yi. Wannan abin yana ƙara min ƙwarin gwiwa sosai a yayin da nake tafiyar da aikina a wajen aiki.

Ah wayan da nake amfani da shi shine wayan da a, a hausance ake ce masa ah donƙwale, wanda za ka ringa dannnawa a hannunka, wanda turawa suke ce masa smartphone. To smartphone nake amfani da shi. Amma idan ina bukatan irin ah zan tafi wani karkara domin shi smartphone baya rike caji, sai nakan amfani da irin ƙarami na hannu dinnan. Domin shi yana rike caji sosai zai iya maka kwana uku zuwa huɗu ma har sati ma wani ba tare da cajinsa ya ƙare ba.

A ni, labulen ɗaki na yana dauke da, ah, wato launi na, ah, shuɗi da kuma launi na fari. Domin yanayin fentin da aka yi a ɗakina ɗin, akwai ɗan, ah, launin shuɗi mai ɗan haske da kuma launin, ah, kore kaɗan a jiki. So shi ya sa ka san dama ana yin shi kaman yadda, ah, zai yi matching da labulenka da kuma fentin da yake ɗakinka.

Eh kayan ciye-ciye da ni na fi so shine kaman misali irin su ah cin-cin da kuma ah irin su ko irin awara haka irin wanda mu a arewacin Najeriya mafiyawanci muke amfani da shi. Su ne waɗannan kayan ciye-ciyen da ni ina son su sosai. Musamman irin su alkaki, su dubula, su garariya duk irin waɗannan kayan ciye-ciye ne wanda ni ina son su sosai a rayuwata.

A kwanakin baya kaman misali zance irin shekara goma baya haka ko zuwa goma sha biyar haka, a za'a ga cewa in za muyi amfani da irin samun labarai anfi amfani da jaridu sosai. Amma dai yanzu irin wayan technology da ya dawo ya kasance mutane suna da wayoyi smartphone a hannunsu, mutum zai iya samun duk wani labarin da yake so a cikin minti kalilan. Saboda hakan ya janyo cewa koma bayan karanta jarida. To saboda haka ni bana karanta jarida yanzu.

A, ni mutum ne wanda yake da irin sa ƙwazo a duk wani abun da nake yi, domin zan iya tunawa lokacin da nake bautan ƙasa a kudu, zunzurutun yadda nake yawan zuwa aiki akan lokaci har aka bani wani lambar yabo na irin a, zan ce mai bautan ƙasa wanda yake da lumana, wanda yake da ƙwazo a aiki. Saboda haka tabbas ni ina zuwa wajen aiki akan lokaci lokaci ba tare da na ɓata lokaci ba.

Mafi yawanci lokutan da muke hutawa a wajen aiki sune kamar misali lokacin, ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe biyu haka. A wannan lokacin ne kowa yake tashi break, za je a ci abinci, a yi sallah kafin a koma aiki.

Babbar nasara da na samu a lokacin da nake aiki ko kuma lokacin da na yi aiki a baya shine a lokacin da na yi aikin bautan ƙasa a kudancin Najeriya, ta yadda aka ba ni wata lambar yabo wanda ya haɗa da har da bada wani certificate domin karrama ni. Wannan wani nasara ce wanda nake alfahari da ita a rayuwata.

Lokacin da nake wa wanka mafi yawanci shine kaman misalin karfe goma zuwa goma sha biyu. Dalilin da ya sa haka, saboda ni yanayin aikina a gida nake zama ba aikin da nake zuwa ofishi bane. Shine dalilin da ya sa zan yi wanka a wannan lokacin domin yana dabda lokacin sallah. Da na yi wanka zan fita na je na yi sallah sannan na wuce wasu harƙalla na.

Eh, asali ma wannan kaman misali al'ada ce ta mu a gidan mu. Ta yadda gidan mu yana da faɗi, yana da fili sosai. Akwai wani ɓangare da musamman aka ware muke zuwa muke shuke-shuke a cikin gida. Abubuwan da muke shuka ya haɗa da irin abun amfani na gida, misali kamar su tumatir, kamar su masara, kamar su gyaɗa haka su muke shukawa a cikin gidan mu.

Eh ina zuwa gidan fim kuma zuwa gidan fim da nake yi ba wai zuwa nake yi don in kalli fim ba. Ina zuwa ne don in kalli ƙwallon ƙafa. Domin mafi yawanci a arewacin Najeriya akwai gidajen fim inda idan lokacin nuna ƙwallon ƙafa ya yi, zaga ana nuna wasa. Mutane kuma suna zuwa suna ƙallon wasan ƙwallon ƙafa. Ina zuwa gidan fim ne don in kalli ƙwallon ƙafa wato a mako so biyu ko so uku duk da yadda ya kasance.

Mafi yawanci a lokacin da ni na kamu da mura, ban cika shan magani da wuri ba. Saboda yanayin jikina ya sa ni ko na sha magani, maganin baya mun aiki da wuri. Shine dalilin da ya sa bana shan magani. Indan akwai abin da nake yi shine ina samun ruwan shayi, sai in matsa lemon tsami in sha. Hakan yana taimaka mun ta wajen dauke murana.

Ai kallon inuwa wani abu ne wanda kusan ace a kowane ɗan adam yana iya kallon inuwarsa. Kuma inuwan yana nunuwa ne ta yanayin yadda daidaiton rana yake. Misali idan rana ya fito daga gabas, zaka ga a inuwarka ta hannun dama. Idan ya zo tsakiya, za ga ka zo daidai da inuwarka. Kaman misali, mutanen mu na da ta yadda suke, suke gane idan lokacin azahar yayi daga inuwa ne kafin lokaci ya dawo. To tabbas ina kallon inuwa na.

Akwai lokutan da nake sanya safa a ƙafafuwa na, amma wannan lokacin ba kowane lokaci ba ne. Kaman misali idan lokacin sanyi ya yi, za- zan kasance ina sanya safa, amma idan lokacin zafi ya yi, ba na sanya safa a ƙafafuwa na. Idan misali zan saka wani takalmi irin ko-ba-shu haka, shi ma ina sanya safa a ƙafana. Waɗannan lokutan ne kaɗai nake sanya safa a ƙafafuwa na.

Sa hannu wani abu ne wanda yake nuna alaman cewa wannan mutum ne wane kaza shi yayi. Kowa da irin yanayin nasa sa hannu. Ni sa hannuna mafi yawanci ina rubuta shi ne da kalmar Arabic. Domin a gidanmu mun tashi ne iyayenmu sun fi karrama a rubutun Arabic akan rubutu na boko. Shi yasa ni in ina sanya hannu, ina sanya hannuna ne da kalmar rubutu.

Ah, sadarwa a wurin aiki wani abu ne wanda yake da muhimmi a kowane organization na aiki. Domin, ah, idan babu sadarwa a tsakankanin juna, ah, yakan iya kawo matsaloli ta hanyar tafiyar da aiki ko kuma wani abu makamancin haka. Dalilin haka ya sa a mafiyawancin wuraren ayyuka ana sadarwa da dama sosai. Kuma hakan yana ƙara dankon zumunci kuma yana sa a yi aiki ta hanyar daidace.

Shawara a aiki, wani abu ne wanda yake da muhimmi. Akwai a musamman wani a position da aka ajiye musamman a sunan adviser wanda yake ba da shawarwari ga ko shugaban kamfani ko kuma a wani wanda naka na musamman. Idan aka ce ta wajen aiki ne, a ni ma ina iya bada gudunmawa na, na shawara duk dai yadda ya kasance. Amma idan misali ko a gida ma, shi ma tabbas ina da wani bawa wajen gudumawa na bada shawara.

A cikin kayayyaki na marmari, kayan marmari da ni na fi so bai wuce abu guda uku zuwa huɗu ba. Na farko a ciki akwai kankana, na biyu akwai ayaba, na uku akwai lemu na zaƙi, sannan na huɗu akwai abarba. Waɗannan abubuwa, abubuwa ne wanda ni nake son su. Musamman kankana wannan, kankana wannan mafi yawancin ni idan na ci abinci da rana da daddare shi kaɗai nake sha na kwanta. Haka zalika lemu ma ina shan shi saboda yana wanke ciki yana sa abinci ya narke a cikin mutum da wuri.

Yanayin aiki da ƙungiyoyi a wuraren ayyuka ya sha bambam. Kowane ma'aikata suna da irin yanayin nasu tsari ta yadda suke aiki da shi. Kaman misali mu wajen aikin mu, aiki ne wanda ya ƙunshi wato a ya haɗa da ayyuka na taimako na agaji. Wannan dalilin yasa cewa muna a haɗuwa da ƙungiyoyi muna mu'amala da su ta hanya da ya dace.

Lulluɓuwa da bargo ya danganta daga yanayin lokaci. Idan misali lokacin sanyi ya dawo tabbas ina lulluɓuwa da bargona. Amma misali idan lokacin zafi ya yi, mutum ba zai iya lulluɓu da bargo ba. Eh amma idan lokacin sanyi ne ina lulluɓuwa da bargo.

Ina da nawa lokaci na musamman wanda nake wanke kayikuna. Ah, kayakina ina wanke su a sati sau ɗaya kuma lokutan da nake wanke su shine ya ɗauka daga ranar Asabar ko kuma zuwa ranar Lahadi. Dalilin da yasa na zaɓi Asabar ko Lahadi shine domin wannan lokacin ba ayyuka. Mutum ba zai je wajan aiki ba, yana gida, yana tare da iyalansa sai ya wanke kayansa.

Eh, nakan iya, ah, jefa dutse yayi nesa amma a lokacin da nake ƙarami, wannan lokacin na fi iya wurgi sosai. Domin ba zan manta har muna iya fita farauta irin danko da ake haɗawa a hannu a, a jefi tsuntsaye da shi. To a wannan lokacin ma ni ina iya jefa, ah, dutse da hannuna har ya je ya sami wani tsunsu har ya faɗi.

Mafi yawanci idan misali mutum zai yi cefane irin ƙananan cefane irin na cikin gida haka, nakan iya zuwa shaguna waɗanda suke kusa da mu wato wanda a turanci ake ce masa Provision Shop. Amma idan misali irin cefane ne wanda zan yi irin na sati ko na wata ɗaya haka ina zuwa kasuwanni ne in je in saya.

Shi idan mutum zai ci abinci a ko da yaushe, mutum ya kamata a ce ya samu abinci mai ɗumi ko kuma dai mai zafi. Domin ka ci abinci a lokacin da aka sauke shi ya ɗan huce kaɗan bai yi zafi cancan ba bai yi sanyi cancan ba. Abinci, a miya musamman na fi son shi da zafinsa.

Ɗaure kulli wani abu ne waɗanda wasu mutane musamman suke yin sa. Amma ni idan ka tambaye ni a karan kaina ka ce ina iya ɗaure kulli da ke wannan abin ba sana'ana bane, zan ce ba zan iya yi ba. Amma idan irin kullin ba irin kulli ne mai nauyi haka ba, zan iya ɗaurewa. Amma irin wanda irin matafiyu suke yi yadda suke ɗaura a mota ne, wannan ba zan iya yi ba.

A gaskiya idan ka tambaye ni tsakanin bas da taksi, wanda na fi so kuma na ke shiga shine taksi. Dalili shine shi bas yana ɗaukan mutane da yawa wanda haka yakan iya kawo cuɗani tsakanin maza da mata. Amma idan taksi ne bai wuce mutum uku zuwa huɗu ake zama a cikin taksi ba. Shine dalilin da ya sa na zaɓi taksi a kan bas.

A lokacin da na ji wani damuwa a rayuwata ko kuma na shiga cikin wani yanayin hali wanda na san cewa a zai dame ni, nakan zuwa cikin ɗaki ne, na ɗan rufe kaina in ɗan kwanta. Da zarar na kwanta Allah ya taimake ni na samu na yi bacci na tashi, duk wani damuwa da yake damu na yakan iya warwarewa. Ba na iya yin tunani mai zurfi domin tunani mai zurfi yakan iya cutar da ni.

Yadda nake yi na tabbatar da ingancin aiki shine ina yi ne ta hanyar da ya dace waɗanda ko in ce a kamfaninmu ko ma'aikatanmu suka tsara. Wato akwai guideline ɗin da ma'aikatanmu suka tsara yadda mutum yakan iya kula da ayyukansa ya bi tsari domin ya samu ingantaccen aiki.

Ta yadda nake yi na daidaita aiki da rayuwa ya sha banban. Ko wanne ina basa hakkinsa daidai gwargwado. Misali idan lokacin aiki ne nakan maida hankalina kan aiki gabaɗaya. Idan lokacin da ba na aiki ba na lokacin rayuwar yau da kullum ne shi ma nakan bashi hankalina gabaɗaya. Bana haɗa duka guda biyu a lokaci ɗaya.

Mafi yawanci idan na tashi yin magana da ni da abokan cinikina, mukan yi magana ne da su ta kafofin sada zumunta kamar misali ta WhatsApp haka. Domin WhatsApp yana da muhimmanci sosai. Ta WhatsApp muke magana da su, ah, kaman, ah, musamman ma kaman yadda yanzu tsarin kuɗin, ah, kira ya yi wahala ko kuma ya yi tsada sosai haka, ya sa mafi yawancin, ah, abokan cinikina mukan yi magana ne da su, ah, ta hanyar WhatsApp.

A gaskiya ne idan ka ce mun a tsakanin kofi da shayi ba ni da guda ɗaya wanda zan ce a ya fi wani a tsakani. Duka nakan iya amfani da su amma waɗanda na fi yawan amfani da shi saboda yanayin rayuwa da kuma yanayin wajen da na tashi shine shayi. Na fiya amfani da shayi amma ba wai dan na fi son su akan kofi ba. Idan da zan samu kofi a wajen da nake shi ma nakan iya shan sa.

A lokacin da na ga yanayin hadari ya taru, na kan yi kokari, a, na je kusa da gida. Dalilin da ya sa haka shine saboda ni ba na so idan, a, damuna ya dawo, ruwa ya dinga taɓa ni domin hakan yakan iya janyo wani abun da zai cutar da ni kamar misali irin su mura ko wani zazzabi haka. Hakan ya sa ni duk lokacin da na ga yanayin ruwa ko kuma na ga alamar hadari ko kuma na ga alamar ruwa zai sauka da wuri, na kan yi kokari in ga na je gida da wuri.

Eh, ƙetare ƙafafu wani abu ne wanda mafi yawancin mutanen Arewacin Najeriya suna yi, musamman anan mutanen Borno haka. Suna iya zama koda a ce abinci za a ci, zaka ga yanayin zaman su ya sha banban da na sauran mutane, ko kuma in ce a arewacin Najeriya haka. Dalilin haka yasa ni ma eh tabbas ina ƙetare ƙafafu a lokacin zama.

Eh, a lokacin kwanan wata da aka haife ni shine misali kamar ranar bakwai ga wakar da ga watan Yuli. Wannan shine lokacin da ni aka haife ni ta yadda takaddun haifuwa na ya nuna wanda iyaye na suka ba ni shi.

Wajen aikin mu ya samu tsari mai kyau ta yadda kowane ma'aikaci teburin aikinsa ya sha banban da na kowa. Kuma hakan yana bayarwa mutane damar nuna cewa wane yana da mataki kaza, wane ma yana da mataki kaza. Shi yasa za ka ga jerin kujera iya matsayinka, iya kujerar zaman ka.

Mu a nan a Afrika gabaki ɗaya launin idanunmu mafi yawanci baki da fari ne. Wannan kwayan idanunmu haka ya nuna. Mu ba Yahudawa ba ne ko ba Turawa ba ne. Turawa su na suke da wani launin kalan idanu. Kaman Turawa suna da kore wasu kuma suna da jaa. Mu a nan kuma Afrika zaga wani yana da jan ido ko kuma wani yana da bakin ido sune kalan idanu da muke da su.

A gaskiya, mafi yawanci ni ban cika zuwa gidajen abinci in ci abinci ba. Ni mutum ne wanda ya saba da ya dafa abincinsa da kansa ya ci. Amma idan wani abu ya faru wataran ta yadda ko na gaji ta yadda na ji wani kasala yadda ba zan iya samu in dafa abinci da kaina ba, nakan iya zuwa wani, a, gidan abinci wanda yake kusa da mu. Kuma gidan abincin da nake zuwa, gidan abincin da suke dafa abincin gargajiya ne. Domin irin, inde irin abinci masu, wanda ba su da nauyi haka, wannan abincin ne na fi so na dafa a gida in ci. Amma irin abincin gargajiya, kamar misali ace irin miyan kuka da biski miyan yakuwa da biski ko tuwon shinkafa da dai sauransu haka, zan tafi gidajen abinci namu na gargajiya sai na dafa, a, sai na ci abinci a can.

Ya danganta daga yanayin abin hawa da nake da shi ne. Misali kaman idan zan tafi da ƙafa ne, nakan iya zuwa wuraren da nake zuwa a baya amma idan kuma ya kasance zan tafi ko da abin hawa keke ko kuma mashin haka, nakan iya zuwa da wuri ta lokacin da nake bukata.

Mafi yawanci ta yadda ni nake son zama, na fiye son in zanna a kan kujera. Kaman misali kujera mai laushi haka ta yadda idan na zanna ba zan ji na gaji da wuri ba. Amma kowa da irin yanayin yadda yake son nasa zaman kuma da irin yanayin lokutan da yake son ya zanna.

Bluetooth ba abu ne wanda za ka dinga kunna shi a kullum ba. Saboda idan har kana iya barin Bluetooth naka kullum a buɗe, yakan iya jawo, ah, wani cututtuka a cikin wayanka wanda zai sa wayanka ba zai yi amfani da shi, ah, ah, ta yadda ake so ba. Amma ni, ah, ban cika kunna Bluetooth na kullum ba saboda hakan yakan iya jawo min matsala.

A gaskiya ni na fiya son in zanna a kan kujera a maimakon tabarma. Domin ita tabarma idan mutum ya zanna yakan iya gajiya da wuri. Amma idan a kan kujera ka zanna, in kujerar yana da laushi, yana da daɗin zama, za ka iya shafe awanni ba tare da ka gaji ba. Dalilin haka ya sa na fi son na zanna a kan kujera.

Mafi yawanci a cikin wasanni, wasan da ni nake son yi shine wasan ƙwallon ƙafa. Wasan ƙwallon ƙafa wani wasa ne wanda yake nishaɗantar da mutane. Kuma da ni da abokaina muna zuwa mu je mu buga wasan ƙwallon ƙafa a wata fili wanda musamman gwamnati ta ware domin mutane su ringa zuwa su je su yi wasanni a can.

A cikin, a, sa'o'i ashirin da hudu da muke da su na rana ɗaya, nakan iya shafe kaman misalin awa goma ina kallon wayana. Domin gaba ɗaya rayuwata ya kasance a cikin waya ne. Ya har, in ka haɗa har da samu na, hanyar samu na duka yana zuwa ne ta hanyar wayana.

Ajiye makullaye na wannan wani abu ne wanda ya ƙunshi sirri, amma idan ka tambaye ni, zan iya ce maka mafi yawanci makulli na a cikin aljihu na ya ke. Ba ni da wani takammamen waje wanda na ke ajiye a, a makullaye na.

Eh tabbas ina iya kunna wuta amma mafi yawanci lokutan da nake kunna wuta sune kamar da dare. Don da raana bamu cika amfani da kunna wuta ba. Dalilin da ya sa shine dare idan gari yayi duhu shine lokacin da mutum yake bukatan haske. A wannan lokutan ne nake kunna wuta.

Unguwar mu unguwa ce wanda ya ɗauki mutane da yawa, wato ma'ana ba GRA bane. Ba unguwa ne wanda zan ce wanda a za ka ga mutane ɗaiɗaiku ba. Mu unguwan mu unguwa ne wanda akwai tarin mutane da yawa, akwai cunkoso da yawa.

Domin na kare lafiyar jikina, nakan iya amfani da ruwa kimanin lita kaman guda biyu zuwa uku haka. Domin shin shan ruwa wani abu ne wanda yake da muhimmi. Ni koda bacci nake yi da daddare ina da ruwa a gefen kujerana ko kuma makwancina a ajiye. Koda ina cikin bacci idan na ɗan tashi, na fi son na je na kurɓi ruwa saboda ruwa, a, lafiya ce.

Eh tabbas ina sanya hula. Hula ma iri iri ma kuwa. Amma a cikin hulaye wanda ni na fi son sanyawa a kaina shine irin hula namu na gargajiya wanda muke amfani da shi kuma wanda yake da nauyi a kai dinnan. Ba irin marasa nauyi dinnan ba.

Akwai wasu lokuta da na ware musamman wanda na ke zuwa kasuwa domin na yi cefane na. Wannan rana shine ranan Alhamis. Ranan Alhamis ɗin kuma shine lokacin da ake cin kasuwa a inda na ke. Zan je ranan Alhamis in sayi kayayyakin masarufi da kuma kayayyakin abubuwa dai wanda dai za mu yi amfani da shi da ni da iyalai na har zuwa sati ɗaya.

Eh, ina amfani da, ah, net na sauro. Net na sauro da nake amfani da shi kuma ya danganta daga yanayi. Idon misali a cikin ɗaki zan kwanta bana sanya net domin, ah, ina da net a bakin ƙofa na ta yadda baya barin sauro su shiga sosai. Amma idon misali lokacin zafi ya yi zan fita waje na kwanta ina da net ɗin da nake, ah, haɗawa in shiga in kwanta a ciki.

Eh, nakan iya amfani da mataimakin murya. Mataimakin murya da nake amfani da su mafi yawanci shine na Meta wanda WhatsApp suke da shi. Ko da a ce ina bukatan wani abu na makaranta ko kuma, a, wani abu, wani labari da nake so na ji, zan iya tambayan, a, mataimakin murya na WhatsApp wato Meta AI kenan.

Akwai, a, wani, a, karin magana da Hausawa suke cewa “ga zara ga wata”. To, wato wannan ga zara ga wata ɗinnan idan dare ya yi musamman lokacin da wata ya yi sakiya kuma lokacin da aska sararin samaniya ya haske ga taurari. Wani abu ne wanda yake da sha'awa da mutum yake so ya dinga kalla, musamman a lokacin bayan sallar asuba. Wannan lokacin za ka ji gari ya yi shiru kuma ga taurari sun haska abin sha'awa. Tabbas ina kallon taurari daga sararin samaniya.

Ta yadda nake tafiya a zuwa wurare ya danganta daga yanayin wajen ne. Misali, idan wajen da zan tafi ɗin ba shi da nisa sosai, na fi son naga na taka da ƙafana na tafi. Domin hakan yana iya zama mun kaman motsa jiki haka yana da amfani sosai. Amma idan wajen yana da nisa, zan iya hawa ko taksi ko kuma wani bas haka domin na tafi wajen da nake so na je.

Jaka wata aba ce wanda mafi yawanci a zan ce mata sun fiye amfani da shi. Duk da cewa maza ma akwai wanda suke amfani da jaka. Kaman misali yaran makaranta idan za su tafi suna da jaka nasu na musamman wanda suke tafiya da shi. Ni ma ina da nawa jaka wanda nake amfani da shi a lokacin da zan tafi aiki. Wanda nake zuba kayayyakin aikina a ciki. Wani ma akwai bangare ma a ciki ta yanda nake ɗan sa wani ɗan abinci na a ciki na tafi da shi wajen aiki.

Barkwanci wani abu ne a wanda yake sanya mutane dariya, wato akwai mutane na musamman wanda Allah ya yi su, su ma masu barkwanci ne. Ni ina yin barkwanci amma ma iyalai na kaɗai, amma ma abokanai na ni ba mutum ne mai barkwanci ba.

Tabbas, idan lokacin da na bukaci zuwan tafiyan ƙafa, ina iya tafiya wuri mai nisa. Dalilin yadda ya sa ba zan iya kimanta iya adadin da nake tafiya ba shine mafiyawanci ba ni da ma'aunin wannan tafiyan amma ina iya tafiya mai nisa ba tare da na wahala ba.

A gaskiya ni mutum ne wanda baya son ya yi karatu mai nisa. Karatu mai nisa shine kamar misali mutum ya samu wani a littafi wanda mai dogon zango haka mutum ya karanta. Ni bana iya yin wannan saboda idan na daɗe ina karatu sai in ji idanuwana suna zub da hawaye.

Eh tabbas ina amfani da kunnen waya amma sai lokacin da nake son na ji wani labarai ko kuma nake son na ji wani waƙa a wayata ko kuma lokacin da nake yin wani aiki wanda ya ƙunshi sauraron murya kamar misali wannan aikin da yanzu nake yi ina iya amfani da a kunnen waya.

Aƙalla ina iya goge haƙora na sau biyar. Dalilin da ya sa haka shine ni ina amfani da asuwaki ne a kowace alwala ta. Idan zan yi alwala ina da asuwaki a hannuna wa a cikin jakata. Zan cire idan lokacin alwala yayi na goge bakina kafin na yi alwala.

Farkon abun da na ke yi lokacin da na isa ofis, shi ne na kan duba kan kujera ta, domin na duba na ga akwai wani, ah, takardu da aka aje mun na aiki ko babu. Idan babu, sai na du-- na kunna, ah, laptop dina, na fara ayyukan da ya dace na yi.

A gaskiya mafi yawanci, a, ni ban cika yin kiraye-kiraye na bidiyo ba. Mafi yawanci, a, kiraye-kirayen da nake yi shine na waya ta yadda zan iya amfani da WhatsApp ta yadda sai muyi waya dani da mutanena, da abokan arziki da kuma sauran 'yan uwana.

Wanke tufafi ya danganta daga yanayin saka, sakawa, sakawanta yake. Domin, uh, ni idan na saka kaya so ɗaya, so biyu ina cirewa. Watarai sai na ƙara maimaita wa kafin na wanke. To wannan shine ta yadda nake yi, na yi amfani da, a ko kuma nake wanke tufafai na.

A, lambata mai albarka. Wannan wani abu ne da yake bukatan sirri ba tare da na faɗa ba. Domin idan zan faɗi lambata, wannan wani abu ne na sirri kamar tamkar na faɗi sirrina ne. To wannan daga ni sai kaina sai iyalaina su suka san lambana na sirri.

Mafi yawanci inda na ke cin abinci shine, ah, a cikin gida. Mafi yawanci ni iyalai na su suke dafa mun abinci a gida. Na tafi da shi ofishina sai na ci. Amma idan dalilin rayuwar yau da kullum ya faru, iyalai na ba su samu sun dafa abinci ba ko dan saboda dalilin rashin lafiya ko makamancin haka, na kan iya zuwa, ah, wani gidan cin abinci na kusa da ni na ci abinci.

A cikin, a, a bukukuwa da muke da shi, na fiye son lokacin bikin Sallan Azumi. Wato Sallan Azumi idan lokacin ya yi, wani lokaci ne mai yake da daraja ma musulmai. Ta yanda za ka kowa da shi da iyalansa, za su tafi, za su sa sabon kaya, su tafi, a, wajen idi a yi Sallah, a dawo, a ringa kai ziyara. Wasu kuma za a dafa abinci a kai ma gidan yan uwa da abokan arziki ko wasu kuma za su ringa kawo ziyara wajajenka ko kai ma ka kai ziyara a wurare. Wannan shi ne bikin da ni na fi so.

Mafi yawanci, a da yamma bayan na dawo daga aiki, abin da nake yi shine nakan iya zama da ni da abokanaina mu zanna muyi hira. Idan lokacin a sallan magariba ta yi, muyi alwala, muje muyi sallah mu dawo. Sannan mu cigaba da zama muna hira har lokacin isha'i ya yi. Idan mun yi sallan isha'i daga nan shine zan shiga gida kafin in kara yin hira da iyalaina kafin na kwanta.

A wajen aiki lokacin da muke yin taro, so ɗaya kawai muke yin taro a mako. Shi ne ranar Litinin, lokacin da kowa ya dawo wajen aiki, ah, shugaban aiki zai fito ya yi bayanai, ya faɗi abubuwan da ya dace, ah, ya tafi yadda harkallan kamfanunnika ko kuma ince wajen aikinmu yake tafiya.

Ba ni da wani takamammen waje da nake tofon yawo na. Amma idan misali na tofon yawon gaggawa ya kama ni, nakan iya amfani da tissue paper wanda nake da shi a kusa da ni domin na tofa yawo na a ciki.

A'a, a gaskiya ni ba mai kasuwa bane. Ni ma'aikaci ne na, a, na kamfanunka. Ni ba na tafiya kasuwanci wurare. Idan akwai kasuwanci da nake ɗan taɓawa shi ne kasuwancin wanda zan riga, a, a, talla ta haja ta, ta hanyar, a, kafofin sada zumunta.

A gaskiya ni mutum ne ta wanda Allah ya mun halitta, halittan da, ah, nake da murya babba, ta yadda ban iya yin magana a hankali ba. Ko da na yi magana da hankali, za ka ji wasu suna cewa na yi ihu ne. Saboda haka ni mutum ne wanda muryana tana da ƙarfi ba a hankali ba.

Abubuwan da nake saya a cikin kasuwa suna da yawa. Kaman misali idan naje kasuwa nakan iya sayan tumatri, nakan iya sayan atarugu, nakan iya sayan lemu, nakan iya sayan ayaba, nakan iya sayan gwanda ko abarba, ah ko albasa a cikin kayan miya ko kuma zan iya sayan ah irin nama haka ko kifi. Ya danganta dai daga yanayin bukatuna da kuma aljuhu na.

Ah ni a, a nawa ɓangarena bani da wani matashi da nake amfani da su. Mafi yawanci ah matasa sun fiye son aikin da za su yi su samu kuɗi nan take. Dalilin da ya sa zamani ya canza haka shi ya sa ni bani da wani takamaiman matashi da nake amfani da shi.

A ayyukan gida da nake yi kullum shine kamar, a, in yi, a, irin shara haka ko kuma wataran in matata tazo tana wanke wanke irin ko bata da lafiya, ni ma nakan iya zuwa in taya ta wanke wanken, a, ko kuma girki haka wataran idan bata da lafiya ni ma nakan iya girka abincin, a, da kaina.

A cikin, a, namomin da nake amfani da su shine ni na fi son naman rago. Naman rago, a, yana da ɗanɗano sosai, yana da daɗi a miya, yana sa miya tayi zaƙi da sauransu. Shine dalilin da yasa ni nafi son naman rago akan naman shanu.

Idan na bukaci a kakkafa mun baya babu wanda yake mun wannan abun kaman matata. Matata ita ce wadda muke tare da ita. Idan wani abu na taimako ya tashi take taimaka mun. Ita ma idan na ta bukatun ya tashi ni ma nake taimaka mata.

Ina yanka farce na a sati so ɗaya, amma ni farce na mafi yawanci bai cika tsira da wuri ba, shi ya sa wataran zai iya fin satin ma kafin na yanke. Amma lokutan da nake yankawa shi ne a sati so ɗaya nake yanka farce na.